Gaskiya ina iya kokari na ina jurewa zafi. Amma wani lokaci idan zafin yayi yawa ya fi karfi na ina iya yin kuka ko kuma ina iya nuna cewa alamun abu ya min zafi. Zai nuna cewa fuska na ya nuna ina da damuwa. Zai nuna kuma zan fara ramewa. To wani lokaci kuma ina iya juriya sosai.

Ba na koyan wani yare gaskiya amma dai zan so in koyi wani yare. Dalilin da ya sa ina son koyi wani yare saboda zamanin nan ba zan iya yi magana da wayan su da wanda yaren mu ba daya ba sannan kuma zan iya fahimtar mene ne suke nufi da kyau domin na iya yaren su. Shi ya sa nake son ka iya wata yare in Allah ya yadda a wannan shekara da muke cike nan zan koyi wani sabon yare.

Ina da abubuwa da dama da nake tunawa daga yaro. Wani lokaci ina tuna yadda muke zuwa lambu da abokanai na. Wani lokaci a aikeni, in an aikeni, ni zan nuna bazan iya zuwa aikan ba saide inje tareda abokanai na. Wani lokaci kuma ina tuna yanda muke zuwa Sunday school dani da abokanai na. Muna tafiya a hanya, muna hira, muna wasa, muna tsokanan juna. Wani lokaci kuma ina tuna yanda muke zuwa makaranta tare da abokanai. Wani lokaci kuma ina tuna yanda muke zuwa buga ball tare.

Ina fin kuzari da safe dalilin da ya sa nake fin kuzari da sassafe saboda sassafe ina jin akwai alamun ƙarfi a jikina. Zan iya yin duka abin da nake son yi a lokacin da nake son yi da safe din. Indai kuma in sha biyu ya fara yi ƙarfina na ƙara raguwa ne saboda rana na sa ni ƙiwiya kuma rana na sa ni gajiya. Duk lokacin da rana ya buga ni kuma na yi zufa sai in ji ƙarfina ya fara raguwa.

Yadda nake jagorantar da mutane shine mutanen da nake tafiya tare da su ina so mutane mai dawo wanda za su yi su yi shawara da ni, nima zan iya yin shawara da su kuma wanda zan iya taimaka musu wajen nuna musu hanya da ya kamata. Sannan kuma inda nake jagorantar da mutane ina kula da kowa dai-dai inda ya kamata bana da banbanci.

Eh gaskiya, inda ni nake son dafa ƙwai shine na sa na barin shi ƙwai yayi minti goma ne zuwa minti sha biyar domin ƙwai bai da guda nuna. Shi ya sa ba na saka shi a wuta ya jima sosai. In na samu na dafa shi sai na sa a cikin kwano da yaji na da kuma ruwan sanyi na siyan shi.

Ba ni da yawan lokaci da nake kallo madubi, ni dai kawai ina kallo madubi kusan ko yaushe ma. Shi ya sa ni zan iya cewa ina kallo madubi sau uku ko su biyar a rana ɗaya domin da na yi wanka da safe bayan na goge haƙora, ina yin kallon madubi. Sannan kuma da na gama wanka na yi shiri zan fita wurin aiki, amma ina kallon madubi saboda na kalla ya na fita saboda ba na son fita wurin aiki da datti.

Yadda nake gaishe mutane shine ina iya taugunawa wani lokacin in gaishe da mutane wani lokacin kuma bana tsugunawa. Kowai zan duk kusa ne in gaishe da mutane sannan kuma wayen su kuma ni abokanai na ne muna tafawa ne tare da su. Indai kuma yayuna ne wayen su kuma muna iya tafawa da su. Wayen su kuma zan gaisuwa ne kawai. Wuce kaya na haka nake gaisuwa da mutane.

Ina share ɗaki na wani lokaci sau shida, wani lokaci na share shi sau biyu, wani lokaci na share shi sau ɗaya. Bisa ga yanayin da na sami ɗakina. In ɗakina ya yi datti ina share shi. In kuma babu datti nakan iya in bar shi haka. Amma kuma ina share shi duk lokacin da ya yi datti ne sosai. Saboda ba na son barin ɗakin da datti. Wani lokaci kasakasa ko ƙuraƙura dinnan ba na so. Domin mutum yana barin da datti yana bawa ƙwari da kuma cinnaku dama su shigo cikin ɗaki. Ni kuma ba na son haka shasa nake sharewa saboda in kiyaye.

Ina share ɗakina wani lokacin sau uku, wani lokacin ina sharewa sau huɗu. Bisa ga yanayin da na sami lokacin da ɗakina yake ne. Na samu ɗakina da datti ko sau goma ne zan share shi. Ni ba ni da matsala wajen sharewa. Domin bana son datti kuma bana son ƙura saboda ƙura na kawo wasu abubuwan da bai kamata ba, shi ya sa. Sannan kuma ni ina son ziyarta. Kafin in yi ziyarta sai na tabbatar na share ɗakina. Ni ma na fita sap sap, ba matsalar datti ba matsalar ƙura sai in ziyarci mutane. Na son ziyarta wurin hutu kamar zuwa kallon ball ko zuwa wajen abokanai ko kuma ziyartar wurin wasan yara.

Su karfafa min baya, abokanai na ne na wajen aiki wa da suke karfafa min baya. Na wani lokaci kuma na iya ba ma budurwa na dama ta karfafa min baya saboda ita ta san ya za ta yi ta karfafa min baya. Baya kuma na da waɗannan kamfanin da suke aikin suka karfafa ma mutane baya ne suna taimaka suka karfafa min baya ni ma.

Eh ina da sa hannu akan sakonninmu. Dalilin da ya sa aka ba ni sa hannu akan sakonninmu shine daga babban maigidanmu, sai nine mabiyinsa. Saboda haka idan baya nan awajen aiki nine ake bari na nasa hannu akan sakonninmu. Saboda haka nine babba a cikinsu kuma ina godiya ga wannan matsayin da aka bani da kuma ina amfani da shi na jagorantar ƴan abokan aiki na yadda ya kamata.

Eh ina da dabbar gida, ina da kare, ina da rago, ina da akuya, ina da shanu. Sa'annan kuma ni ina son kiwo gaskiya, domin kiwo na da kyau. Ina ɗauki dabbobi abu me rai ne sannan kuma mai muhimmanci ne. Ina kula da su kamar yadda nake kula da mutane sosai. Ina ba su abinci da safe, ina ba su abinci da rana, ina ba su abinci da dare. Sabida haka dabbobi nan suka gani suna son zuwa wurina sosai.

Ina kulle ƙofa kullum, da lilin da yasa nake kulle ƙofa kullum saboda tsaro domin in na bar ƙofa a buɗe yara za su iya su zo su yi min sata, yara za su iya su zo su yi min ɓarna, kuma ɓarayi ma suna shigowa layinmu su zo su yi sata shi ya sa ba na barin ƙofa a buɗe saboda tsaro da kuma kulawan abubuwan da nake da shi. Shi ya sa ba na barin ƙofa a buɗe kuma ina rokon Allah kullum duk ranan da zan fita ko na kulle ƙofar ina adu'a Allah ya kiyaye mini Allah ya sa ni, na zama a cikin tsaro, abubuwa na suna nan safe.

Eh ina iya tuƙin mota sosai kuma ina fata cewa shekarar nan Allah zai bani kuɗi da zan siya nawa mota niman in dinga tuƙawa. Domin bani da mota ina amfani da motar abokanai na ne nayi tuƙi ko kuma in yi amfani da motar baba na ne nayi tuƙi. Saboda haka ka gaskiya ni ina addu'a Allah ya buɗe mini hanya niman in samu in siya mota saboda niman in dinga walwala ina biyan bukata na a lokacin da nake so na biya buƙata. Domin mota idan ba naka ba ne ba ne bama duk lokacin da kake so ka yi amfani da shi mai shi zai iya nuna maka shi ma yana so ya yi amfani da shi kuma kaga bazai yiwu ba, ba daɗi.

Lambar mu mai albarka shine sifili biyu sifili da kuma sifili tara sifili. Sune lambobin mu da suke da albarka. Saboda haka bamu wasa da waɗannan lambobin in muka zo ɗauka a wajen aiki, domin shine abubuwan da muke amfani da shi mu samu nasara da wuri.

Na fi son tsayuwa. Dalili daya sa na ke son tsayuwa saboda yana taimaka min da wajen miƙa da jikina. Sannan kuma yana taimaka min idan ina so in yi tafiya, zan iya tafiya a lokacin da na ke so na yi. Amma wani lokaci kuma in gajiya ya kama ni sosai ina iya zama ma. Shi ya sa na zaɓi tsayawa amma kuma tsayawan dinne shi ne komai. Zaman nan kuma ba daɗi. Domin mainema kan baya zama.

Eh ina iya yin kiran bidiyo kuma ina son yin kiran bidiyo. Dalili da ya sa nake son yin kiran bidiyo shine, in ina yin kira zan dinga kallon wanda nake magana da shi. Zamu dinga hira yadda ya kamata, har zan ma ji kamar muna tare da shi ma ina bidiyo kol din. Shi ya sa nake son maganan bidiyo kol sosai, kuma bai da tsada. Kowai za ka yi amfani da data kalila ne ka yi bidiyo kol naka, ka biya bukatanka yadda kake so ka biya bukatunka.

Eh wani lokaci ina samun lokacin yin bacci da rana, wani lokaci kuma bana samun lokacin da zan yi bacci da rana. Saboda haka ba zan ce bana bacci da rana ba, kuma ba zan ce ina yin bacci da rana ba. Wani lokaci da ranan nan aiki na ya fi zuwa da yawa. Saboda haka ina iya amfani da rana ɗinnan inyi ayyuka da dama.

Eh ina sanya agogo a hannuna gaskiya. Dalili dayasa nake son sanya agogo a hannuna idan nai wanka idan na sanya agogo na inaji kaman na fi fita tsaf. Amma idan ban sanya agogo ba sai inga kaman ban yi wanka na fita tsaf, inda ya kamata ba. Shiya sa ina iya ƙoƙari na in dinga sinya agogo ma kalan sittiran da nake sakawa domin in gana fita tsaf tsaf.

Nafi son hawa lift. Dalili da yasa nafi son hawa lift shi ne idan na hau lift, ba ruwana da amfani da lafiyana, nayi wani motsi ko nayi tafiya. Kawai zan jira idan lift ɗin ya isa inda zai isa da ni sai na fita ne kawai. Domin matakala ɗin nan kuma dole sai ka yi amfani da tafiya kana hawa matakala kuma wani lokaci in matakalan na da tsawo yana gajiyar da mutum shiyasa ni nafi so in dinga amfani da lift.

Eh ina son zuwa gidan fim gaskiya amma kuma ni nafi so in zan je gidan fim. Ya zamana inje in samu ana kallo Indiya Hausa ne domin Indiya Hausa su ne kalan fim na fi nan da in ina kallo yana bani dariya. Sannan kuma wani lokaci in ba zan samu Indiya ba ina son samu fim na Chinenawa domin ina son kallon fim na Chinenawa. Fim da ake yaƙi a ciki.

Dangantakar mu da abokan aiki gaskiya yana da kyau. Abokan aikin mu gabaki ɗaya suna da mutunci, muna mu'amala tare da su, suna iya zuwa gida na ma bayan an tashi aiki suna zuwa gaisuwa muna hira tare muna shawarwari tare, sannan kuma in muna aikin muna haɗa hannu muyi aiki ɗaya tare mu gama da wuri sannan mu sake kama wani aiki daban kuma. Ina jin daɗin haɗin kai da muke da su.

Eh muna yi wuta da itace amma yanzun kan ni na koma zamanani kaɗai bana amfani da wuta da itace ina amfani da gas ne domin bana amfani da babban tukunya amma idan na fara amfani da babban tukunya zan nemi itace nayi amfani da shi nayi girki saboda haka yanzun kai ina amfani da gas ne.

Eh muna da fankar rufin ɗakin mu. Dalilin da yasa muka sa fanka a rufin ɗaki saboda wani lokaci fankan gefe dinnan yana yawan ɓacewa amma muna amfani da dama muyi sha iska yanda ya kamata da fankar rufin ɗaki du yana hura iska ko ta ina. Shi ya sa muke amfani da fankar rufin ɗaki mu sha iska.

Yadda muke aiki tare da ƙungiya muna da haɗin kai sannan kuma muna ba ma juna shawara saboda idan mun ba ma juna shawara yana kawo mana sauƙi wajen aikinmu sannan kuma yana sa ba mu samu matsala tare da su. Kamar yadda na faɗa a baya suna da hankali kuma sun iya ajiye mutunci tsakaninmu da su. Wani lokaci idan ban fito wurin aiki ba suna iya ziyartar gidana su zo su yi gaisuwa su geshe ni da iyalina.

Ina amfani da waya na kusan koyaushe. Ina amfani da waya na. Dalili da sannan amfani da waya na koyaushe saboda waya na ne wajen da nake amfani da shi na nemi kuɗi. Da waya na ne nake amfani da shi nake ajiyar kuɗi. Sannan da waya na ne nake duba abubuwan aikina da suke fitowa sabbi sabbi wanda na samun su a yanar gizo na saye su a yanar gizo.

Nake cin abinci ba shi da nisa ba, yana nan kusa da wajen aikina ne. Idan sun fito aiki, inni ma na samun ci abinci. Idan kuma ba su fito ba kuma sai da in gangara har zuwa bakin layin kasuwa na je na nemi abincin da zan ci. Wani lokaci in ba su fito ba gaskiya ina shan wahala kafin na ci abinci. Misali ace, aiki ya min yawa amma kuma ba damuwa na iya jimrewa wani lokaci.

Ina rubuta rahoto wani lokaci sau biyar, wani lokaci ina rubuta wa sau shida. Dalili daya sa na ke rubuta rahoto saboda shi shine yake nuna cewa, eh, ga abin da aka yi, sannan kuma ga abin da za a yi, sannan kuma ga waɗanda ya kamata su yi. Shi ya sa nake iya kokari kowane lokaci in akwai aiki a ƙasa ko kuma in babu aiki na kan rubuta rahoto.

Eh ina rera waƙa sosai gaskiya. Kuma waƙa shi yana ɗaya daga cikin wani baiwa na da ni nake da shi. Amma ni ba na yin waƙa saboda neman kuɗi, ina yin waƙa ne saboda nishaɗi da kuma saboda abun rage tunani ɗina ke nan. Sa'annan kuma wani lokaci ina yin waƙa cikin zuciya, na wani lokaci kuma na kan yi waƙan ɗin ya fito gabaki daya da murya.

Lokaci na shekara da na fi so, na fi son lokacin damina domin lokacin damina ba mu rasa ruwan sha, ba mu rasa kuma weather mai kyau. Za ka samu zafi ma yana raguwa amma in ba lokacin damina ba zafi na yi mana yawa, zafi na fitina mu gabakiɗaya. Yanzu inda nake magana ɗin nan akwai zafin rana sosai wanda yanzu haka bara mu iya jurewa ba inuwa ne kowa yake nema.

Ina son ciyar da hutu a Baris Lounge ne. Dalilin da yana ke son ciyar da hutu a Baris Lounge, domin Baris Lounge wuri ne wanda zaka samu suna da AC akwai fanka. Sannan in kaje babu yara, babu hayaniya, babu tashin hankali. Sannan duku ne abin kayan sanyi da kake bukata zaka samu a wajen din shi. Ya sa nake son zuwa Baris Lounge ciyar da hutu.

Eh ni ƙirin naman da nake finso shine ina son naman alade, ina son nama mai kitse a jiki sosai. Dalili da ya sa nake son cin nama da ke da kitse domin ina buƙatar inyi ƙiɓa shiyasa nake cin nama da ke da kitse a jiki. Sa'an nan kuma da son samu na in samu nama, yanzu hakannan mai kitse ma zan ji daɗin shi, domin ni gaskiya gwanine a wajen cin nama.

Yadda muke sadarwa a wajen aiki shine wayan sun su sona zuwa da mashin, wayan summu kuma muna zuwa da ƙafa, wayan summu kuma muna shiga taksi mu zo wajen aiki. Muka zo wajen aiki mafi yawa kiɗin na wajena ne mafi yawa. Wani lokaci suna riga ni zuwa, wani lokaci kuma ni ina riga su zuwa. Idan sun riga ni zuwa suna buga mini waya a kan cewa sun iso saboda ni kuma in hazartar iya ko ƙari na na iso da wuri inba su ma kullum su buɗe.

Sa hannun mu bai shi da wuya. Sa hannun mu kawai za ka saka sunan ka ne. Sannan kuma sai ka sa ranar da ka zo aiki. Bayan ka sa ranan da ka zo aiki sai ka sa lokaci da ka zo da kuma sai ka sa lokaci da za ka koma. Haka mu ke sa hannu a gwajen aikin mu. Sannan kuma anyi magana kan cewa za kawo mana sabon salo da za mu na sa hannu da shi.